Wane launi pangogin ku suke bangogin, wane launi bangogin fasinja. Bangoginmu suna nan akwai brown, akwai milky color sannan akwai ash. Saboda idan ka da brown da milky da ash ba su ba da kala mai kyau. Shi yasa muke yin wannan, shi yasa wannan.